Ina son ɗakina yayi haske mana, musamman ma na sanya fitila mai haske sosai wanda yake ba wai mai duhu ko dishi dishi ba. Don ba na son guri ko ɗakina ya kasance yana da duhu, sai dai ko idan idan, idan za nayi bacci amma hakanan ina son shi ya zama yana da haske sosai.